Kana kuka lokacin yanka albasa? Eh gaskiya kam ina kuka lokacin yanka albasa. Ai toh ma in ka duba ma da kyau kyau ma zaka gane da cewa, ai mutum ɗaya ɗaya ne ma Da inda wancan abu din na shigo ido gaskiya ba, ba da wasa bane. Ai sosai ma zaka samu, da yawan mutane, da yawa sosai a duniyan nan suna yanka albasa. Tun tuma wanda ya bushe, albasan da ya bushe, zaka samu suna kuka a lokacin da suna yanka albasa ɗin. Wallahi. Amma dai toh a gefe na dai tunda ba ni nake dafa sosai ba matana ne, matana ne take yi. Ya zama ba, ba kowane lokaci ba ne nake yanka albasa ba, zan ce kullum ne nake kuka in dai ina yanka albasa. Amma dai karo, in albasan ta bushe, in dai in albasan ta bushe da kyau, in dai ina yanka shi gaskiya kam ina kan kuka saboda hawaye kawai tun ba mun duka ba. Ai albasa ne mai sa mutum kuka, mutum kuka ba tare da duka ba. Albasa kenan. Ai ba mai wasa da shi. Ana yanka shi, ana yanka shi da hikima ne tun tun in ya bushe.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya. Ina kai yin waƙa cikin zuciya wani lokaci, inda ina just tuna da maganar Allah ko kuma ina so in don ba shi yabo, abin da ya yi rigyaɗi a rayuwana. Sai ka gan kawai kuma a ce ina gurin aiki ko kuma ina tare da wanda mutanen da ba na so su ji abin da nake faɗawa. Sai ka gan na gaya musu. Sai ka ga in muna ɗan hira haka. Ko wani lokaci sai ka gan na fara waƙa a zuciya na har in gama barin amsa kowa ba. Sai na gama tukunna amsa sun ce su, "Yi hakuri ina tunanin kaza, ina tunanin kaza ne." Amma ba na gaya musu wai ina waƙa a zuciya na ba. Domin me? Kullum waƙar Allah nake yi domin yaɓe Allah na da ya albarkace ni. Kun san komai abu a duniyan nan sai da yake Allah, sai da yaɓun Yesu da ƙoƙari da yake mana. Domin in ya duba tun namu ne, da tuni ya riga ya samu a ƙasa. Amma bai duba namu ba. Dalilin haka bai samu a ƙasa ba. Dalilin haka dole ne wani lokaci in dinga waƙa a zuciya na, don dinga yaɓe shi. Domin shi kaɗai ne na sani da zai taimako na. Ba wani juju, ba wani, ba wata Allah kuma da zai taimake ni fiye da Allah mai albarkace mu.

Yaya kake tafa? To, inda nake tafawa anuna biyu sai sai sai sun dinga zuwa suna bubbuga juna. Suna zuwa su haɗu sai kagan karen na fita wa ina tafi. Kullum na tafi in kuma idan nayi tafi ina tafi wa ma Yesu ne ko kuma na waka Allah na tafi na murna ina wakarshi.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Gaskiya na mutane suna yawan ce muryana yana da ƙarfi. Domin ko hira muna yi ma sai su ce daga nesa suna jin muryana. To haka ni nake. Haka ne Allah ya halitta na, to yana iya yi. Amma dai gaskiya mutane suna kan yawan gyamin da cewa muryana tana da ƙarfi. Wai ko daga nesa ma ko ina hira ne ko in musu ne suna jin shi daga nesa. To a haka ɗin ba, abin da ba mutum ɗaya ba, ba mutum ba biyu ba ya faɗa ma mutum abu ba, to dole sai mutum ya yadda ai.

Yaushe, yaushe kike zuwa kasuwa? Gaskiya ne a nan gurin domin irin aiki da na ke yi, ina zuwa ran, ran, ran sati ne. Aiki, eh, idan na tashi daga gurin aiki ƙarfe uku da dai bi, san nan in wuce kasuwa, in je in yi siyayya da zan siya, in yi cefanen da zan yi, sai in koma gida. To, ran-- kasuwan, kasuwan Laraba, kasuwan Laraba matana ne tana zuwa ba ni ba. Amma ni kasuwan, kasuwan da na yawan zuwa shi ne kasuwan sati. Domin ran sati na tashi daga gurin aiki da sauri, sai in wuce wurin in je, in je in yi cefanin.

A ina kike ajiye makullin ku? Ba na ajiye makullin mu, makullin mu kowa na da nashi makullin. Ni inada nawa, matana tanada nata, yarona na farko yanada nashi. Haka muka raba makullin mu. Kuma na ba ma iyayen mu da sunanan kusa makulli guda ɗaya. Idan ko ni na ɓatar da nawa ko matana ta ɓatar da nata ko yaron mu ya ɓatar da, ya ɓatar da nashi, sai suje su karɓa a gidan, a gidan iyayen mu guda ɗin da mun ajiye a wurin. So abun da, abun da muna yi ke nan. Ba ma ajiye sha a wani guri wani yazo ya gane ya je ɗauka ba ma nan yaje ya kwashe mana kaya. Dalilin haka shi ya sa muka ce kai. Bara mudinga ajiye makullin mu a ko ina ba da mutum zaizo ya gani domin ba gidan kan mu muna, muna zauna ba. Gidan haya ne kuma gidan haya ɗin kuma ba mu kaɗai ba ne a cikin gida ɗin ba. So kun ga, in wani yaje yayi kuskure, munje munyi kuskure yanzu a lokacin ɗaukawa anje anga gurin da muna ajiye wa. Za a iya aje ya ɗauka makullin a gurin ba ma nan aje a mana barna.

Kana da sa hannu a saukanininku? A gaskiya ba dole ba na sa hannu ba. Gaskiya, eh wa'insu lokaci nake sa, wa'insu lokaci ogana ne zan tura mishi, in aiki yaro da shi ya je ya ba shi sai shi ya sa hannu sai ya tura guraren da ya kamata a tura.

Kana iya amfani da kwamfuta. Eh, gaskiya na iya amfani da kwamfuta sosai ma. Domin wa'insu lokacin da na gaya muku ɗazu akan WhatsApp namu ne muna kan raota. Kuma wasu lokaci akan kwamfuta ɗinmu ne muna raota ɗin. Wa'insu lokaci in mun hahhaɗa kome da kome sai mu sashi akan kwamfuta sai mu tura masu ogan mu daga inda suke sai za su dinga gani me yake faruwa a gurin aiki. To so wa'insu lokaci za su ce ka yi amfani da kwamfuta ka sashi a gurin sun zo ka sai su gani. Wa'insu lokaci za su ce sai ka tura musu. Wa'insu lokaci kuma sai mu yi amfani da waya, sai mu yi amfani da application ɗin WhatsApp da na kan waya sai mu yi, sai mu tattura musu a gurin da gurin za su gani duk abin da suna so su gani. Sai su aika abin da za su, aika su faɗa abin su faɗi, abin da za su faɗa. To duk hakan muna yi dai. So gaskiya indai kwamfuta ne ina, ina iya amfani da shi sosai ma.

Kana, kana karatu kamin ka kwana? Eh, wain su lokaci dai da gaskiya a da ne sosai, a da, da lokacin da ina makaranta shine nake karatu kamin in kwana. Amma yanzu ina dawo baba haka da ina aiki haka, yaushe ina da lokacin kwan-- eh, karatu kamain kwana. Nan da zan dawo daga wurin aiki, na riga na gaji. Me zan, me zan karanta kuma? Bayan kwamnin da akwai na karantawa, na riga na yi shi, na riga na bar shi a kamfani. In je maganan, eh, labarin duniya ɗin nema gaskiya na kan gane shi a wayana. Eh, so ba lalle saina, ba dai zuma da cewa lalle ne kuma in sake karantun shi kuma kamar in kwana ba. So duk lokacin da na da gida kawai, inda na faɗa, ina ma abincin ci, in wanka, sai haka in gwado kawai in kwana. Haka nake yi. Babu, bana, bana karatu fa tun da, da nake makaranta ne shine nake karatu kamar in kwana.

Wani fure kai ka fi so gaskiya ni ban da fure da na fi so domin ma ni bana mace bane na ɗiya. Kuma inda aka ɗaga mu aka ɗaga mu da cewa fure na mata ne. To mu maza din ya zamu fara so? Gaskiya ni bana ba fure da na fi so gaskiya babu kab. Ni ban ma san wane, wani iri da wani iri nema akwai bama.

Menene abincin da kake ci da safiya? Gaskiya ni na yawan son kunu ne da ƙosai. In ban samu kunu da ƙosai ba, kaman kunu da ƙosai ne na fi, na fi ci gaskiya. Ko wane safe, na fi cin kunu da se-- da, da, da ƙosai ne. Ko kuma in ci biredi da shayi. Abu biyun nan, kunu da ƙosai ko biredi da shayi. Amma na fi yawan shan kunu da ƙosai ne. Amma duk ran da ban samu kunu da ƙosai ba ko kuma na je kawai ɗan canja yanayi kawai sai ka gan kuma zan aura ma shayi da biredi ne.

Kana sa turare kullum? Eh, gaskiya kullum ina sa turare. Domin ni mai son kamshi ne. Ina so wanda ya wuce ni ya ji kamshi mai kyau. Shiyasa ina son, ina sa turare kullum, kullum nake sa turare wallahi. Sai dai wa'yansu karo idan dai ina sauri ma sai in manta. Amma dai kai lokacin da ina, da nake mantuwa ɗin bai yi da yawa. A cikin shekara sai in manta in sa turare ƙila sau, sau biyu ko sau biyar haka a shekara. To kagan ai da yawan shi nake sa turare. Ko ina da nake tafiya nake sa turare. Sai dai ban wanka, ko da ma banyi wanka ba, amma zan ɗan je da nisa ne, sai nasa turare. Gaskiya ina sa turare. Sosai ma ina son sa turare. Ba in za ka iya ka, ka yi da ni ma wanda zai yi wanka ban sa, kuma in yi gama shiri ban sa turare ba, ka karya ne. A'a, ban na tunawa ne. Ko da ma na riga na kulle ƙofa ma na ji kam, ban ji ƙamshi a jikina ba zan koma in zan sa turare. Ko ina ne kullum kawai dole ne kawai yin kokari na gan, eh, in ji jikina na kamshi sosai. Wanda in an wuce ni za'a ce, "ai! Gaskiya kamshin ka na da kyau, gaskiya malam ka yi." Haka nake so.

Kana sanya ƙafa-- kana sanya safa kullum? Eh, gaskiya ba kullum nake sa safa ba domin wasu lokaci zan sa takalmi, wasu lokaci zan sa, zan sa slippers, wasu lokaci kuma insa sandals. Kuma kun ka ga in ka sa sandals ba zaka sa safa ba. Sai ranar da ka sa takalmi naka sa safa, ina sa safa. So gaskiya ba kullum bane nake sa safa ba domin ba kullum bane nake sa takalmi ba. Hmm gaskiya ba kullum bane nake sa takalmi ba. Kuma wasu lokaci kuma ina sa safa ma zan je juye-- na sa takalmin ball zan je, zan je training. Zan je, in dan jijjiga jiki. Shine ka ga na sa safa. Amma ba haka ba, gaskiya ba kullum nake sa safa ba.

Kujerun, kujerun ka suna da dadi? Sika kujerun na suna da dadi. Ko a gurin aiki ko a gida ne nake zama, kujerun na suna da dadi. Ay abinda zai sa aikin bare isheka bake nan ba ai. In ba ka da kujeru mai dadi a gurin aiki, ai aiki zai sheka. Gobe, baka riga son tashi wa. Kana tsaya a tsaye ma zai fi maka ko kuma ka je ka zo nan wani guri domin kujerun a gurin aiki don bai yi da dadi. Kuma in kujerun da gida ma bai yi daɗi ma, kai ma ka san zaman gidan ma zai isheka. So dalilin haka siyasa na sa kujerun gidana na daɗ, na da kyau. Na kashe kuɗi. To kujerun da na siya dubu ɗari huɗu, dubu ɗari huɗu. Ai kai ma ka san ba karamin daɗi ba ne za tayi ba. Wallahi dubu ɗari huɗu na siya. To na guri aiki kuma, na guri aiki kuma dubu ɗari biyu na aka siya guri ɗaya. Wanda ne wanda za ka iya kana jujjuyewa ce a kai. Irin shi ne aka siya. So yana da daɗin zama. Ai za ki iya zama ma na awanni ma, bazaka son wai kana, kana zama guri ɗaya ba ma. Don daɗin kujerun kawai.

Yaya ke ke jagorantar mutane? To, gaskiya wannan kam, zan yi ce gaskiya ba da ƙarfi na ba ne amma da ƙarfin Allah. Domin me? Ka san mutane dai sai a hankali da yanayin duniyan nan. Ka mai mutane, ka mun kasa mutum ya bi ƙafan ka, ya bi hanyan hannun ka, hanyan ƙafan ka, gaskiya ba karami abu bane. Ni da ke mun san wannan, domin taurin kai da mutane, lokacin da kana cewa ayi haka, lokacin ne za su yi so su yi wancan. Lokacin da kana cewa yi wancan shine za su yi haka. Ai sai dai kawai Allah ya taimake mu irin wannan.

Kana son abinci mai yaji? Eh gaskiya na sa abinci mai yaji fa. Hmm abinci mai yaji, ai abinci bai da dadi, abinci da bai da yaji bai da dadi ba ai, bai yi bere wuce sosai ba ai. Amma in kana so kaganci na tun tun tuwo, zaka ganci na ka sa mun yaji ji, haka. Sai kaganni ina take wa, take sosai fa sai ina yi fa. In yi abinci na da ɗan yaji ina take shi sosai. Ai, azumin da mun fito daga garin Yoruba wannan muna son yaji sosai. Amma ai Yoruba da yaji ai. So, ke ka san tun da na yi, na yi, ni Yoruba ne kuma na yi girman ƙauye ne dole ne ka anso yaji a abinci, haka. Ko nima na dafuwa ma, inda yara na sun gani ne nake dafuwa za ka gan, za ka fa rajin su suna, suna kuka. Dadi ya haƙuri karkasa yaji sosai yau domin sun san ina cin yaji siya. To! Matana ne ba ta cika cin yaji a ma'ai ta ma, kuwa na fi nan ta fara ɗan sabawa ta ya za ta yi da mijinta.

Woni lokaci ne, woni lokaci na rana kake facebook? Gaskiya karfe ɗaya ne naka fitso domin me lokacin cin abincinmu ke nan. Kai kasan, kai kasan Maikace, Mike su masu aiki a hannun irin mu, gaskiya lokacin da za a bamu lokacin hutu shine mun fi so domin lokacin ne za mu ci abinci, lokacin ne za mu ɗan, za mu ɗan yi su kirari, waɗan kira gida mu ji ya suke, ya yanayin ya aka yi haka. So wannan, wannan lokacin ne na fi so domin kullum ina gurin aiki. So kuma wannan guri aiki ɗin a karfe ɗaya ɗin nan ne sai ka ga an bamu zarafi mu yi su waya mu ƙi ƙira gida, mu ci abinci, mu ɗan huta, mu ɗan je fitsari ko kashi ko ko abin da kana so ka yi ka je ka yi ko za ka je ka, ka siya abu ne sai ka je ka siya ka dawo. So wannan lokacin ne na fi so domin abin da kana so shine za ka iya yi.

Gaskiya ina jin tsoron ƙwari fa sosai ma. Eh, ƙwari in sun shiga ma gida sun fara cin, cin, cin abincinka, sun fara shish-shiga ko ina ai ba zaka ji daɗin zaman gidan ba. Domin me? Asara kawai za su saka. Kai! Ai sosai ina jin tsoron ƙwari fa wo. Ah, da gudu ma na ke siyo maganin in na gansu. Da gudu nake wuce inje insa maganin ko banda kuɗi sai na ara kai buro-uba kar ku ajiye banza wani basa tausayama mutum wallahi dun tunma yanzu ma da komai yayi tsada ma abinci yayi tsada yaƙi sauka sai ka bari ƙwari suje su cinye ma abubuwa Ai asaran Banza zasu saka buro- uba.